Kana ƙetare ƙafafu, kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina lanƙwasa ƙafafu lokacin da zan zauna. Musamman idan ma a ƙasa ne zan zauna shine sai in tsallake ƙafafu, sai in lanƙwashe ƙafafun in a ƙasa zan zauna. In kuma a kujera ne, a miƙe nake barin ƙafafu bana lanƙwashe shi ba.

Eh gaskiya nafi son kayan zaki akan kayan gishiri. Kayan zaki sun dan fi dadi dadin mu'amala ne. Kayan gishirin ba kowa ke son kayan gishiri ba gaskiya. Musamman ma aka ce wanda zai abun bai iya dafa su ba. Musamman aka ce wanda zai abun bai iya dafan su ba. Amma kayan suga sun danfi dadi dadin mu'amala sun fi tastin abaki sabanin kayan gishiri gaskiya wannan ke.

Eh ina cin tafarnuwa idan a abinci ne ko a yaji. Amma hakanan bazan iya cin tafarnuwa ba saboda ƙarni ƙanin ta da hamamin da take da gaskiya. Amma idan an daka a yaji haka na abinci ko an saka ta a miya da za a yi abinci ko wani abin. Amma hakanan dai in kama ta in ci tafarnuwa gaskiya bazan iya ba nake tunani. Saboda tana da kama baki tana da hamami sosai.

Eh ina duba kalanda kullum saboda ina da timetable da nake amfani da shi na makaranta. So, ka ga duba kalanda ya zama wajibi. Dole ina duba kalanda. Yanzu haka yau ma na duba kalanda, na yi tikin din yau. Gobe ma zan duba in yi tikin. Jibi ma zan duba kalanda in yi tikin. Kullum ina duba kalanda saboda wasu abun kana iya mantawa. Dole ne ma yasa sai an duba kalanda duk zuwa.

Wane irin kayan ɗinki kake ka fi, wane irin kayan ɗinki kake fi so? Eh, ina son kayan ɗinki kala kala. Musaman ace farare, ina son farin kaya sosai, da fari, da blue, da light blue, da ash ina sonsu sosai. Da wani yanzu haka cikin wadanda nake sakawa ma su ne suka fi yawa.

Ina nake ajiye fotunan wayana? Ina ajiye fotunan wayana cikin galari ne domin duk lokacin da na tashi amfani da su, na shiga galari zan gan su, in ɗauka in yi amfanin da zan yi gaskiya. Na fi ajiye su a galari sai kuma a photos nan ma ina ajiye su amma na fi ajiyewa a galari gaskiya ban cika ajiyewa a photos ba.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako a wajena shine ranan Juma'a gaskiya. Itace rana mafi kyau sai kuma duk wacce rana da zata biyo bayan ta. Amma ni a wajena rana mafi kyau itace ranan Friday, ranan Juma'a kenan. Kusan ni da wadanda muke tare da su rana mafi kyau a gare mu itace ranan Juma'a, ranan Friday.

Eh gaskiya da cokali nake cin abu, bana ci da hannu. Sai dai idan babu cokali ko inda naje babu cokali a lokacin da zan ci. Amma indai har da cokali bana saka hannu saboda yawanci abincin da mai ne ko da manja so, in ka wanke hannu baya fita sosai. Shi yasa nake ci da cokali ba don wani abu ba. Na masa ba da cokali nake cin abinci ne.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Aiki daban rayuwa daban. Aiki lokaci ake bashi, ita kuma rayuwa ita ce inteli gaba ɗaya kenan. Dole kowane aiki zakayi ka ware mashi lokaci. Bazaka ce aiki zakayi shi lokacin sauran abubuwan ka na rayuwa ba. Dole kuma ka ware mashi lokacin shi, ka natsu ka yi abin da ya kamata.

Yaya kake jurewa zafi? Yadda nake jurewa zafi shine a lokacin zafi na kan sha ruwa mai yawa. Kasantuwar shan ruwa da yawa zai taimaka maka wajen ka zama hydrated. Zafin ba zai takura maka sosai ba. Sha ruwa na taimakawa yayin zafi jikinka zai jure.